Muna yin taro sau biyar a mako. Kuma taron ana yin shi ne domin tattauna al'amuran da suka shafi abubuwan cigaba, cigaban unguwa da cigaban iyali da sauransu. Kuma anyi, eh akan yi taron da misalin karfe tara na safe zuwa karfe shabiyu na saf, na rana. Akan tattauna abubuwan da suka shafi cigaban rayuwa, akan kuma bijiro da abubuwan da suka shafi tafiyar da iyali da sauransu. Amma kuma akwai taron da akan yi a duk asabar din ƙarshen kowane wata. Shi wannan taron babban taro ne. Akan yi shi ne domin ganin an tattauna abubuwan da suka shafi gusar da talauci a tsakanin al'umma. Akan kuma haɗa gudummuwa da yawa domin ganin an tallafi mas marasa galihu. Ina jin daɗin kasancewa a taro domin mukan tattauna da ƴan uwa da abokan arziki domin shawo kan matsaloli. Sai dai kuma wani lokacin akan ɗaga taron saboda abubuwan da suke gudana na yau da kullum da kuma shagulgulan da mutane suke musamman na zuwa aiki da sauransu. Taro wani abu ne da iyali kan shirya domin tattauna matsaloli da kuma shawo kansu. Haka kuma ana, akan shirya taro a cikin iyali, akan shirya, akan shirya taro a unguwa, akan kuma shirya taro a gurin aiki. Ana yin taro domin tattauna matsala da kuma shawo kan ta da kuma yadda za a magance ta.